Wane launi labule kuke so? Launi dai a yaren Hausa, launi yana nufin kala ko iri ko zubi da tsari na abu. Shi ake ce ma ainihin wato launi. Sannan launi ya kasu kashi kashi kuma iri iri kala kala. Akwai launin fari akwai launin baƙi akwai launin yellow akwai marun akwai launin ɗorawa akwai ruwan ƙasa akwai ruwan ƙwai akwai ruwan lemo. Akwai ainihin wato ruwaye da dama ko launuka da dama waɗanda ake da su a Hausa. Labule kuma ana la'akari da cewa wani tufafi ne wanda ake ɗinkawa ake sanya shi a jikin ƙofa wanda ake shigowa cikin gida. Akan sanya shi ne domin amfanin bada kariya daga wanda yake waje ya ga abun da ke ciki. Akan kuma sanya labule domin yin ado da shi. Labule aka jina shi domin ado da shi a cikin ɗaki ko ofis ko inda ake zaune ko ɗaki ko ofis ko gida. Wasu ma sukan sanya shi har a cikin mota ko kuma har a cikin jirgin sama mai tashi. Akan dai samu labule a duk inda yake da ainihin wata ƙofa inda iska ke shigowa. Akan sanya shi ne domin ya zama katanga ko shamaki ko kuma hijabi da idon wanda ke waje. So launi dai kam gaskiya mutane iri iri ne kuma mutane kala kala ne. Sannan kuma kowa akwai launin da ya fi so kuma kowa akwai launin da yake sanyawa. Ahh wasu sukan fi son launin fari, wasu sukan fi son launin baƙi, wasu sukan fi son launin ruwan ƙasa, wasu sukan fi son launin ruwan ƙwai, wasu sukan fi son launin ruwan ƙasa. Kowa dai akwai banbanci na ɗan adam kowane ɗan adam akwai yanayin wanda yake a bambantawa. Kowane akwai yanayin wanda yake ɗauka kuma kowa akwai yanayin wanda yake so. So ni dai a yanayin labulen da nake so, na fi son wanda ya haɗa da ruwan ƙasa da fari. Sannan ina son fari zalla. Sannan kuma ina son mai ruwan dorowa. Labule mai ruwan dorowa ƙwarai ina son shi sabida kala ne mai kyau. Kala ne mai kyau. Saboda haka ina son wannan launin ko ince ina son wannan ruwa. Sannan ina son ruwan fari wanda yake mai haske. Ina son kalan labule mai haske saboda yana da haske kuma yana da tsafta. A duk inda mutum yake mai tsafta idan yana amfani da farin abu za a iya ganewa cewa yana da tsafta ko kuma bai da tsafta. Wannan yana ɗaya daga cikin dalilin da ya sa mutane suke son ainihin wato labule wanda yake mai haske ko mai fari ko kuma fari. Saboda a gane ainihin wato tsaftar mutum ko kuma a gane ya yanayin mutum yake. Sannan kuma akwai labule wanda yake mai ruwan ƙasa. Shi ma labule mai ruwan ƙasa gaskiya labule ne wanda yake mai kyau wanda ina son shi gaskiya ni ma. Kuma sannan a kan yawaita amfani da shi a ƙasar Hausa. Sannan akwai labule ma mai ruwan dorowa. Shi ma labule ne mai kyau wanda a kan yi yawan ta amfani da shi. Sannan labule hawa hawa ne kuma iri iri ne. Akwai labule mai ɗaya, akwai mai biyu har ma mai uku akwai wanda za a sanya shi. Akwai wata raga raga a jikin shi wanda ake mai ado da kuma ƙawa domin zayyana shi da kuma ƙayata shi. Ahh baki ɗaya. Baki ɗaya. Baki ɗaya. So wannan su ne kala ko iri iri ko na labule wanda muke so ko kuma wanda muka fi yawan amfani da shi a ƙasar Hausa. Sannan akwai wanda zakaga. Raga ne zallar raga ne ake amfani da shi domin bada gudummawa daga ainihin wato sauro kuma zai samar da sauƙin ainihin wato iska. Zai samar da sauƙin iska inda iska ta riƙa shigowa koyaushe available wada ce wato zuwa cikin ɗakin ko kuma ainihin wato zuwa shi wannan abun wanda yake ko ofis ɗin ko gidan ko motar ko kuma jirgin sama. Hakan zai taimaka sosai wannan ainihin wato wannan labule wajen rage ainihin wato wannan haske sosai.

Kana cire farce ko cije farce? So kalmomi ƙwara biyu ne kuma babambanta. So bansan ko wacce kake nufi ba idan cizawane, cizawa yasamo asaline daga kalmar cizo shikuma kalmar cizo tana nuni akan aiki na cizawa wato ainihin wato kama abu da haƙora a tattauna ko tauna shi, shine cizo. Shi kuma cirewa, shi kuma shine aikin rage ainihin wa to farce a kai fa kenan. Shine a kai fanu aikin cire tashi ake cewa cire farce. So wasu daga cikin mutane ƙwarai, ah suka yi amfani da bakin su wajen cire haƙora ah wajen cire faratansu. Amma wannan ɗin ba hanya ba ce mai kyau kuma ba shi daga cikin tsafta kuma ƙazanta ne. Dan farai-farce mutum yakan je ko'ina, yakan sanya hannu domin hannu yaɗa daga cikin manya manyan ainihin wato sassa ko gaɓoɓi na jikin mutum wanda suke masu yawan muhimmanci ko masu yawan aiki. A ko'ina mutum in ya je hannunsa zai fara sawa ko hannunsa zai fara miƙawa ko hannunsa ya sa ko ya taɓa ko ya shafa ko ya riƙe ko ya buge ko ya ture duk da hannu ake yin wa'annan abubuwa. Wannan yana nuna cewa hannu a ko da yaushe zai iya taɓa ko wanne abu. Hannu zai iya taɓa abu mai kyau, hannu zai iya taɓa abu marar kyau. Kuma farce a hannu yake. Ke nan tunda hannu farce yana tare da hannun nan kuma hannun a ko da yaushe shine gaba gaba wajen taɓa taɓan abubuwa da ƴan tsokare tsokaren abubuwa. Ke nan yana nuna cewa a ko da yaushe wannan farcen tunda yana tare da hannu, a ko da yaushe zai iya zuwa ya taɓo ko ya ɗebo ko ya sayabo abun da bai dace ba ko ya shafa abun da bai dace ba. Wataƙila abu mai guba zai shafo. Wataƙila kuma abu mai ƙazanta zai taɓo. Wataƙila kuma abu marar kyau zai taɓo. Wataƙila ma zai iya taɓo abun da ka iya jawo arasa lafiya ko abun da ka iya jawo a sha wahala. Duka ba abun da bazai iya farawa. Ke nan yin amfani da haƙori a cire farce abu ne marar kyau. Ke nan yin amfani da haƙori a cire farce abu ne wanda bai dace ba. Ke nan yin amfani da haƙori a kaudadda farce abu ne wanda bai cancanta ba. Ke nan yin amfani da haƙori wajen rage farce abu ne wanda bai dace ba. To, tunda wannan bai dace ba ya yi kamata. Wanne ne ya dace? Abin da ya dace shine mutum ya sami ainihin wato abun yanke farce. Abun yanke farce akwai reza, akwai almakashi, akwai ma abin da ake ce ma abin rage farce wanda muke kiran shi da suna nail kwata. Wanna nail kwata akan yi amfani da shi ne a matsayin hanya mafi sauƙi ta ainihin wato rage farce. A inda mutum zai yi amfani da shi dats, dats, dats, dats, dats, dats, dats, dats, dats, dats ya daddatsa farcen shi ya yi ya gama. Sannan akwai reza, razor blade kenan. Ita ma wannan razor blade akan yi amfani da ita wajen ainihin wato rage farce. Mutum yakan yi amfani da razor blade wajen rage farcen shi. Ka ga hakan ya fi sauƙi da ace sanya farce ya cire. Sannan akan yi amfani da almakashi, akan yi amfani da almakashi nan ma wajen rage farce. Wannan almakashi ana yin shi ne ainihin wato daga ƙarfe. Akan yi mashi baki biyu. Wannan baki biyun akanyi masu kaifi koda bango inda ake haɗa baki da baki domin ainihin wato rage wannan farce idan mutum ya haɗa wannan da wannan ya datsa ko ya matsa wannan baki biyun za su haɗu daidai kan wannan farce ɗin sai su rage shi. Wannan ita ce hanya mafi dacewa. Wannan ita ce hanya mafi dacewa wacce ya kamata a ce mutum yana bi wajen rage farce sa ko cire farce sa. Amma ba waccan hanya ba ta yin amfani da baki, ta yin amfani da haƙori wajen rage farce ko cire farce. Domin hakan kan iya jawo cututtuka ko hakan kan iya jawo rashin lafiya ko hakan kan iya jawo abun da bai dace ba. Amma muyi amfani da reza, razor blade ko nail kwater ko anfani da scissors hakan yakan taimaka kuma hakan yakan jawo tsabta kuma hakan yakan kawo kariya kuma hakan yakan bada kariya daga ainihin wato kamuwa daga cuta so sanya abunda bai daceba acikin baki domin ba ko wane abu ne ya kamata a ce mu ɗauka, mu saka.